Eh gaske na fi son tufafin auduga saboda ya fi ƙarƙo. Eeh tufafin Auduga nake so inde ni ne gaskiya yafi min saboda shine dar ai shine abun da yafi ƙarƙo yauwa. Shine dai ko silikin ma dai na samu ina so.

Eh ina iya hawa, da nake ƙarami ma eh ina iya hawa, da nake ƙarami ina amfani da keke yanzu na yi riɗi daga baya na dina gaskiya amma dai ina hawa lokacin da nake ƙarami. Keke ayi duniya ce ina hawa. Ba wani abun hawa da ba ni hawa kawai in dai abun hawa sunan shi zan hau. Ehn ehn.

To wane malami, malami a wani ɓangare tunda akwai fannona da yawa. Akwai fanni na abun da ya shafi karatun zamani. Karantuttuka dai da yawa. To ai ya kamata in san wani malami kuma a wanne fanni. Yarinya, in babu Allah, kaga haka kai tsaye ka yi bazan gane wa.

Shan ruwan 'ya'yan itace kai? Dole na ai, saboda yana ƙara lafiya ai da kuzari da abubuwa ɗan da suke muhimmai. Lalle, lalle ina sha. Yauwa, ruwan 'ya'yan itace ina sha akwai Fanta dai suna nan da yawa. Wani bi in na samu dai korawa nake yi in ji sanyi a rai na.

Ina zuwa aiki lokaci daidai bana saba. Wannan shine abun da ya dace da ma in an baka amana ka miye da shi yadda aka baka. An ce ka zo aiki ƙarfe bakwai to bakwai, din ka zo ka tashi huɗu ka tashi amma dai ina zuwa wurin aiki da wuri. Duk wan irin aiki ne in na samu. Kunsan ne ma na ke yi ne. Bai dai ba yi. Eh.

Kullum alal akalla ina shan ri-- ruwa lita huɗu zuwa biyar har zuwa shida. Ya danganta da yanayin yadda na samu ruwa. Shi ne kawai ab--. Amma dai ina shan ruwa sosai kuwa amma dai bana ƙidaya wa lita ƙaza ne ko ƙaza saboda ƙun san 'yan rayuwar karkara.

Eh akwai wani sabulu sunan shi Dudu Osun da su nake amfani. Ko wani lokaci ma bana amfani da sabulu haka zan shiga in dai bi ruwa in watsa a jikina in fito. Kuma zaka gan ni pes-pes abu na, amma ni bana, bani da zabin ma sabulu duk wanda na samu ina so.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai saboda yanar gizo ai duniya ce, saboda shine abin da ake za-- amfani da shi a wannan duniyas a yanzu. Don haka idan zamani ya zo ka tafi da kai kar zamani ya barka baya. Wannan shine gaskiyar magana.

Aikin mu muna fita daga karfe takwas na safe zuwa huɗu na yamma. A wannan lokaci mu ƙa fita kuma mu samu wannan shine jadawalin yawanci ne daga takwas na safe zuwa huɗu.

Eh ina duk abun da likita ya ce a kiyaye ina ƙoƙarin kiyaye wa saboda lafiyata. Hausawa su ka ce lafiya uwar jiki. In ba lafiya akwai abubuwa da yawa ba za a ayi ba. Don haka ni dai ina ƙoƙarin kiyaye lafiyata ta wurare da dama da kuma ya wannan shine.

Eh ina duba amma a waya saboda ni ina ta'ammali da kwanakin wata da kuma lokuta. Ina dubawa yau na wa ga wata, yau kaza, yau kaza ina dubawa amma dai iya wayata in ba waya ba bani dubawa lalle ina iya wannan kokari. Ga a takaice dai ina duba kalanda wannan shine. To bayan duba kalanda amma dai ina dubawa ne a wayar tangarahu.

Eh, ina bada shawarar aiki sosai ma. Wado na shine abu mai kyau. Ko wane irin aiki mutum yayi, in dai kana da wani abu na ilimi a kansa ya kamata kai suna sadashi saboda yayi wani abun cikin nasara. Wado na ko shi yasa nake bawa ƴan uwa shawara sosai, ya gombu su mamata sa.

Ta yadda nake koyon fasaha sabo, ina amfani da daman da yake ne saboda in je inyi in ga abubuwa sosai, in ƙara koya ko kuma in je in kalla YouTube.

Ba na zuwa gidan fim, saboda ai zuwa gidan fim mu a inda muke ma rayuwa babu shi sosai. Du abin da kake son kallo zaka kalla akan na'urar ka ce cikin sauƙi ba tare da hayaniya ba. Amma dai ni ba na zuwa gidan fim. Iyakata in kalle fim da ya kwanta mun arai in kalle shi, ga wayana. Saboda kiyaye lafiya ta da lokaci ana hayana.

Eh, ina hamma mana sosai. Mai kuka gani? Hamma ai ɗabi'a ce ta ɗan adam. Duk wan ɗan adam yana yin ta. To dan haka ina ina daga cikin masu yin hamma.

Eh, munayin wuta da itace sosai ma, da gawayi duka in ta kama. Wasu munayin Afrika kuma baƙaƙe, munyi amfani da itace wanda me zamuyi, muka nuna wa samanin itace, eh, za mu jeml mu musu dabaibayi.

Muna samun horo a wurin aiki sosai ma. Wannan ai, dama in kana zuwa wurin aiki ba ka samun horo mai amfani zuwan ka, to lallai dai muna samun horo sosai ma indai a wurin aiki. Wannan ba wani abu bane sabo. Muna samu tabbas, wannan haka yake. Riko kula, gwandala da sa wayoyi, ko lallai muna samu daidai gorgwado. Wannan babu wai, muna samun horo, ni horarre ne haka.

Ni banda zaɓi. Kowace rana ma ina sonta. Indai zan tashi lafiya kuma in fita nema in yi ibaduna cikin lafiya to ni kowace rana dade take. Ban da wani zaɓin kowace rana. Mhm, na fi alhamdulillah. Kun Gane ai.

Eh, menene lambar ku mai albarka? Eh, lambar mu mai albarka sifili bakwai sifili shida ɗaya sifili biyu takwas bakwai bakwai biyu. Wannan shine lambar mu. Inde ka kira wannan lambar kana samuna insha Allahu. Wannan lambar kullum kunne take inada caji, bai yi datti da abunda ba a rasa.

Kuna rera abun dariya. Ni kuma mai ya haɗani da ice cream. Ni ai wanda zaɓin kayan daɗi. Ba sai kana da kuɗin siya ne kake da zaɓi ba. To ice cream ko wanne ka kawo min ni, ina sha. Ko ya yake don in ji ɗanɗanon sa amma dai wai in ce ma kaza ni banda zaɓi. Wannan ai sai masu kuɗi su ne zasu ce sai vanilla ko kaza ko wani abu amma ni bani cikinsu. Wannan shi ne kawai. Taya.

Eh, ina nema izinin hutu yadda ya kamata ko kuma yadda ya dace. Zan nema dai cikin siga mai kyau saboda abba ne nema inje in huta saboda aiki babu hutu ai damuwa ne saboda lafiyar ka da lokacin ka ke lalatawa. In de baka samu hutu, fa to kana cikin damuwa. Wance matsala.

Inda na fi so in ziyarta shine ƙasar Saudi Arabia. Zan je in sauke faralli, in yi aikin hajji in yi umra. Wannan shine addu'ata kuma ina fatan Allah ya cika min. Bayan nan kuma zan iya cewa zan zaga ƙasashen duniya idan na samu iko da dama ma'ana na dukiya. Amma dai inda na fi so in ziyarta kan babu inda ya kai ƙasar Saudi Arabia shine garin Makkah da Madinah.

Eh muna da shi. Munimuna sanya a dashe na kuɗaɗe ko wa ya iba. Da dai abubuwa waɗin da suke yi wadda zasu taimaka kowa ya samu ya cimma wani abun shi na manufa. Dai muna da abubuwan da muke tsarawa wata wata. Yadda Allah ya sa yai wannan shikenan bamu da wani haufi a kan sa.

Ba na sa turare kullum, ba koma yaushe na ke sawa ba ni saboda ma turare in na sa shi ma cutar da ni yake, bai karɓa na da na sa sai kai na ya fara ciwo. Amma dai ina iya sa ɗan kaɗan amma dai ba kullum ba shi. Saboda ni turare bai dame ni ba. Wani lokaci baru wana da turare, wani lokaci ko in na ga da yiyuwan sakawa in sa, amma dai ba kullum ba kam. Ba zan ɗauki wannan wahalas.

Ba na yi. Wannan banɗodo bana yin gwarti a cikin bacci. Wasu ne za ka ji suna to ni ba na yi. Lafiya lau na ke bacci. In yi addu'a in tashi kuma cikin ƙoshin lafiya da izinin Ubangiji. Wannan shi ne ni bana daga cikin wa'ancan. Ya kamata ku fahimci wannan.

Nafis Eh, na fi son ba da kyautar kuɗi. In na ba da kyautar kuɗi, mutum shi yake da ya san me ya fi so. Saboda ni ba zan san abin da mutum ya fi so ba. Amma in na bashi kyautar kuɗi, zai je ya sai abin da zuciyar sa ya kwanta masa. Amma in je in siyo ni in ba shi wani abun, zai zama wani abu daban amma in na ɗau garin kuɗi na ba shi sai kaga an samu sauyi, an samu daɗi. Wannan he ne.

Eh ina son yin hula gaskiya sosai ma. Hula dai da kasani ina son yi. Asali yima in ban sa hulan ba bana ganuwa don ban yi kyau. Amma dai tabbas ina so hula sosai ma. Ina da huluna sama da guda shida. Ka ga wadda ya mallaki wannan, ai kai ka san dole yi ta'ammali da hula. Kuma na yawan barin gashi, ki ka ga zan bar hula.

Ba na iya tare wa. Ina zama ne kawai, yadda shari'a na yi bani dama, sai in zauna in kira ke in yi abun da ya dace. Wannan shi ne bamabancin famasi.

Eh, koke-koke ya danganta. Shin ne aka kawo ƙoƙen ko wani na aka kawo? In ƙara ce ni nasan yanda zan je zuwa gare ta, amma dai ban san koke na me ba. Shin ni aka kawo koken ko ba ni na ba? Idan ni ne, sai in san mada a daidai na. In ba ni ba ne ma dai zan san dai duk wacce yakamata ayi. Wannan shine, kawai bawani abu sabo sama da wannan gaskiya.

Ni mutum ne wanda bai son hayaniya. Hayaniya yakan takurani har ya kai ga in shiga damuwa. To don haka ni ban son hayaniya gaskiya. Kuma hayaniya ai ba abun so ba ce. Duk wanda kaji ya ce wa yana son hayaniya to ba mutumi kirki ba ne. Mutumin kirki zai fi son wuri mai natsuwa wanda babu hayaniya sosai. Wannan shine kawai.

Ka maganan da muke yi da ku karatun nake. Idan na ce karatun nake yi, ina nufin wannan aikin da kuka ba ni kuma yanzu dare ne a inda nake. Kafa kenan ina yi ne kafin kwanta. Don haka ina yi.

Eh, ina jiya cikin kundi ne na adana bayanai anan nake ajiye duk hotuna na, wanda in ma ya ya nai dayi ina son inda zan isko su ye.

Eh na fi son takalmi mai wanda bai rufa rufu ba, wanda ba a rufe ba saboda ya fi daɗinsa. Wancan in nasa ƙafana ciwo yake. Anma dai na samu wancan ni dai ya yi min lahiya lau. Na samu wancan shi ke nan. Wannan shi ne kawai dai atakai ce.

Ni a ɗaki na samu katifa ma. A ɗaki na samu katifa ma kawai ni, is okey is okey Ma'ana dai ya wadatar. Na samu katifa ma kawai ya. Amma in ba katifa babu mai za ka yi. Ka samu katifa kawai shikenan ba ka da wani damuwa. Katifa kaɗai yayi wannan dai shine kawai lalle. Nawa.

A'a, ba na son wuri mai hayaniya. Ta ya zan so wuri mai hayaniya kuma meye hakan zai ƙare ni da shi. Ai ba daidai ba ne. Ba na son wuri mai hayaniya. Na dai fi son wuri mai shiru shiru haka. Amma sai ya fi daɗi saboda hayaniya ai ba wani abun so ba ne gaskiya. Na dai fi son wuri mai daidai daidai. Ya fi dawowa wannan shine.

Eh ina son zama kusa da taga saboda in ga me duniya take ciki. In leka ina gani ko mota na shiga, na fi son gindin windo. Saboda in ɗan leka ina ganin abubuwan da ke wakana. Wannan duk yana, wanda shi babu wani abu bayanan. Amma dai ni ina son haka gaskiya kuma wannan shine.

Yafi biyar saboda gida ne wanda muna da yawa ƙwarai. To ka ga duk gidan da aka ce na yawa ne, ka ga ai maganan bokiti ka ai akwai shi dole. Lallai muna da yawa a gidanmu don haka ka ga muna da bokatai sosai. Lallai bokitinmu ya fi guda biyar. Wannan shine. Kaga kenan dole ne wannan dai shine. Muna da yawa a gidanmu.

Yanzu haka ma da kake wannan maganan ina kusa da net ɗin ne, ina amfani da shi sosai ma saboda mu inda muke akwai sauro. To ka ga duk inda akwai sauro kuma dole za ka yi amfani da net don kare kanka daga, eh, cututtuka saboda sauro suna cizon mu. To Ka ga dole ne mu shiga net, wannan shi ne.

Eh, aikin gida kullum ina shara, ina wanke wanke, ina dai abubuwa waɗanda suke da muhimmai wanda yanzu ma tashi zan yi nayi shara ne a gabana. Wannan sune ayyukan da na fi yi a gida, gaskiya. Sai kuma bacci, ka ga shi ma bacci aiki ne.

Gaskiya wayana bata daidaita haske da kanta, sai dai ni in daidaita ta don haka ba ka kenan. Wayana ba ta daidaita haske, ni nake daidaita ta don haka nake shiga setting,

Takalma ina da kala guda uku, ɗaya wanda nake sawa kullum, ɗaya kuma sai nayi ado nake sambaɗa shi in saka shi. Wannan shine, haka takalma dai ina da ya kai kala guda uku. Hmmm! Wannan shine, ina dai samun, ina samun kuɗin jinƙara sai in yi takalmi. Wannan shine, yawwa.

Eh me zai hana, in dai na samu dutsen kuma akwai dalilin jifan, zan jefa kuma zai yi nisa sosai. To amma jifa kuma in na je na yi jifa na ji wa wani rauni fa dole jifa sai yana da dalili. Ba haka kawai zan yi jifan ba. To gaskiya kenan amma in dai dalilin jifan ya taso in na jefa zai yi nisa sosai sosai in sha Allahu. Wannan shi ne.

App da nake amfani dashi don saƙonni akwai wani abu da ake cewa tsarin tafi da gidanka. Dashi nake amfani, nake antaya saƙo, tako ina ta kuma ko yaya. Hannan shi ne gaskiyar magana. Yauwa.

To koma wanne dai gaskiya, wanda na samu zan riƙa amfani da shi. Ba ni da zabi, ba bani da shi. Ka ga wadda bai da shi kam ai bai da wani wannan kuma da za a tsaya a ce za a masa irin wannan tambayan to dai gaskiya banda ita. Balle in san kan wadda nake kai wannan dai shine kawai a taƙaici. Wanda ita wannan shine, yauwa. Fatan dai kun gane, banda wannan jakar da kuke magana. Kuma jaka kuke nufi wannan kuma dai babu ita ni ba a karkara nake ba.

Sosai ma, ruwan rijiya ai yafi daɗi. Ni dai ana ana hau hanjen, ni na fison ruwan rijiya ma da kowane irin ruwa. Ruwan rijiya saboda daɗi ne dashi, haka ina amfani da ruwan rijiya. Wannan gaske ne insha Allah. Ruwan rijiya ai dar ne, duniyace, fatan ƙunga ne. Ruwan rijiya ai ba wani abu ne yadda za'a. Wannan inshi ba.

Gashi na yanzu ma zan cha shi in wanke shi. Kullum sai na wanke shi na caje shi, shafa masa mai saboda ni ɗan gayu ne. Ina son gyaran gashi yadda ba kwa tunani. Wannan shi ne, yauwa.

Cikin ina? Ɗaki kuke nufi ko kuma me? In ɗaki ne lallai yanxu ma haka cikin ɗaki nake don ma tun kwanciyata na jiya da dare a yanke mun gari ya waye, har yanzu ma ban fita ba iya yen shi.

A ni kullum wayata tana hannuna banda lokacin amfani da ita. Ko yaushe waya na hannuna. Ba ni da wani haufi, in dai ka ganni to zaka ganni da waya, shi ya sa in ba ni da caji ina mugun shan wahala. Wannan shine gaskiya, saboda in dai ka ganni to ni ka ganni da wayata.

Ina amfani da kafan watsa labarai masu yawa wadda ake yi da yaren Hausa, da yaren Turanci da dai abubuwan da suke masu yawan gaske ƙwarai. Ana ina mugun amfani da su. Ba ni da wani wannan akansu. Hmm gaskiya ne wannan shine a takaice shi. Ina amfani da su. Eeh hmm yawwa. Ga ai ba ni da wannan.

Wadda kullum in ka tashi ka samu kanka a lafiya ma ai nasara ce. Kaga kai kake da zaɓin da za ka zaɓa wa rayuwarka, ka je ka yi aiki, mai kyau kuwa kai sai sa'a. To amma dai gaskiya mun samu nasara tunda muna samun mulmun, muɗame, muci mu koshi da abubuwa dai wa ɗan da suke masu kyau mun gode Allah.

Dariya ai sai da dalili ba komai yake sawa nayi dariya ba gaskiya haka kawai ce zanyi ta dariya har wani abun zai zama ya kama hankali gaskiya ba ko yaushe nake dariya ba shine kawai.

Ina biya kai sosai ma, ai babu yadda za a yi kai kyauta, dole ka biya kuɗi waye? Duk gobe shehu wata bazasu ka ba, jiya dawalin kuɗin da za ka biya sai ka harhaɗa ka biya. Amma lalle ina biya. Tunima waye da bazan biya ba? Ai biyan ma dole ce. Ya kamata ku gane wannan lalle lalle kuma.

Ina dubawa mana kar a min sakiyadda ba ruwa, dole in duba. Idan zama ba'a duba ba, a ƙasa kaza samu erro ko wani abu makamincinsa. Ina dubawa sosai ma saboda kasan nawa ne ya shiga kuma nawa ne ya fita. Wani abu ne wadda yake muhimmi kuma wadda ya tashi yadda ya kamata a ce mutum yana sa ido yana lura da shi wannan shine. Don haka ina dubawa gaskiya. Nawa.

Ƙarfe shaɗaya na safe nake farkawa na yi kaga, saboda bana kwanciya da wuri. Hi sa kaga bazan iya farkawa da wuri ba. Sai kusan ƙarfe huɗu ashubn dare nake kwanciya kaga.

Eh, ni an haife ni a watan goma. Eh, tunda aku tambaye ni shekara ba wata, kawai kuka tambaye ni, ni yi dai a watan goma aka haife ni. Eh, wata na goma, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara. Watan goma shine watan da aka haife ni. Kwasƙiya. To ama naga ma tsayawa yake amma dai lallai watan goma shine watan da aka haife ni. Babu daɗi, babu ƙari. Lalle. A wannan watan, nazo duiya da ikon Allah. Watan ƙunga ne. Nawa. Hmm.

Ina so ɗaki na ya yi haske mana waye baya son haske. Ai, kowa ma yana son haske. Haske abun so ne, ina son ɗakina ya yi haske sosai ma kuwa, Haske ai shine abu wadda ya kamata a ce mutum ya so sama da komai. Ehh, to gaskiya dai ina so. Ni dai don haske ne ya sin ina son ɗakina ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka. Ina so sosai ma sabo da tsaroba don tsoro ba, ina so ɗakina ya yi haske. Gaskiyar magana ce. Ina so yayi haske. Suma nake so nai aski na ga yana ta tsayawa wane amma dai magana haske lalle. Ina so ɗaki na ya haskaka. Ina so ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, ya haskaka, Time ɗin ne ma baya reading wallahi. I don't know what is the reason. The time ɗin be going. I don't know. Supposed to kuma ace na sani. Supposed to ce I know the reason. Ni ne kai Yauwa ina so ya haskaka sosai ma da fatan kuna ji na. Na ga abun ne ma baya tafiya shi. Shiyasa na ke tunani ko da damuwa ne. Amma lalle ina so ya haskaka. Ina so ya haskaka. Ina so ya haskaka. Ina so ya haskaka. Wannan shi ne dai alal akalli ina so ya haskaka. Ina so.

Gaskiya ina shiga damuwa domin yanzu ma rashin wutan shiyasa waya na cajin ta yana so yayi wani low yayi kasa kasar amma na gaskiya dai bana so ina shiga cikin yanayi marar dadi saboda mu ana yawan dauke wutan lantarki shiyasa yanzu haka ina cikin wani yanayi saboda waya na za ta iya dauke wa ko yaushe.

Cewa za mu iya, indai muna da ƙwarin gwiwan mu shine, indai muka dage mu nuna kawai mu iya to za mu cimma nasara. Ba maka inda ake so. Wannan shine abin da muke da muhimmancin ji muke, za mu iya kawai babu sarewa ko wani abu makaman cin. Wannan shine abin da yake bani ƙwarin gwiwa.

Ina iya kunna wuta amma dai ba koyaushe ba. In zan yi bacci sai in kashe amma idan ina wani abu ne a cikin ɗaki, ina iya kunna wuta. Wannan shi ne kawai abun da yake gaskiya. Yau wa? Ina iya kunna sosai ba? Uhun, kunna wa kai bau.

Eh ina amfani da matashin ma yanzu magashinan a gefen wuyattawa. Wannan tambayan ya min dadi. Ina amfani da shi. Ban yi amfani da matashin mana ba kai na. Yuwa na sai yayi ciwo gaskiya. Ni dai ina amfani da shi. Ma wani kuma sai yace bai da amfani da shi? Amma dai ni ina amfani da shi sosai sosai yau.

Ina kallon taurari sosai ma, indai da dare ne ina kallonsu. Ina ganin gibtawansu da abubuwa da yan da suke makamancin. Lalle ina kallon taurari da dare sosai sosai ina kallo. Indai taurari ne ina ganinsu. Awaww! Aa ne, ee ne, ayy ku. Awaww!

Eh ina ajiyewa saboda yanayin rayuwa. Ya kamata ace kana ajiyewa saboda hakan zai amfane ka saboda ko da bayan baka nan. Mu a musuluncimu akwai abunda ake cewa wasiya, abu ne mai kyau ya zama kana rubuta shi don zai amfane ka ko bayan ba ka nan.

A'a, na fi son zaman birni saboda ni ɗan birni ne. Amma dai birnin ma kasan akwai ƙauye ko a cikin birni, amma dai ni a birni nake. Kuma zaman birni kaman yafi na ƙauye, rayuwar ƙauye a baya ne yafi na birni, amma ban da yanzu. Su ma 'yan ƙauyen birni suke gudowa, to ka ga wadda suke gudowa birni ina kuma za ka so rayuwar su.

Nama, nafison naman rago. Zan samu naman rago, ni yafi min gaskiya. Naman rago ai duniya ne. Naman rago yana da daɗi sosai. Ni dai shi nafiso. Amma kowa da zaɓinsa. Wani zai ce ma naman kaza, wani zai ce ma naman kaza. Amma dai ni nafison na rago. Ni zan samu na rago, don angama min komai gaskiya ake.

Eh ina sasanta rikici gaskiya yadda ya kamata in bawa mai gaskiya gaskiyarshi wanda bai da gaskiya a masa nasiha ya gyara don gaba. Don rikici ba abu ne wanda yake mai kyau ba saboda idan ka yi rashin gaskiya kanka zaka cutar ba da daidai bane ka cutar da wani. Muna sasanta.

Tab una samu dage wa ne, ba wai shan wani abu na ke ba. Zan je GRA na zan, zan ƙara saboda cimma manufofi da na sa a gaba. Don haka dagiya shi yake tabbatar da komai. Haka no way don wannan kawai gaskiyar magana ke nan yauwa.

Eh, waɗɗa ba su da gaskiya nake so in canja su su zama masu gaskiya. Wannan ma abu ne da yake mai kyau. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so in canza. Shine kawai. Yauwa. Dan haka duk wadda naga yana wal wal wal sai in gyara musu saboda gaba. Hannan shi ne, bani da wani abu da ya fi shi. Yauwa.

Ban gane tafa ba. Tafa kaman me? Tafawa wanda ake haɗawa da hannaye, inda shine ya hakazanyi tafa, miƙa hannu in daka. Wannan ldai shi nakeyi a matsayin tafa wa, amma imbashi kuke nufiba to, gaskiya dai ban gane ba. Tafawa kome ku ke nufi? Aw.

Eh ina iya ɗaurewa man. In ji aka bani aikin hakan. Ba haka kawai kuma in ɗaura ƙulli ta ya. In dai na samu dama haka zan ɗaura ƙulli kai da gudu ma kuwa. Wanda babu wani iya ne ai aciki. Zan ɗaura. Garanti ne wannan. Ba damuwa wannan kan. Dara ne.

Gaskiya, ka yi gaskiya shine mafi muhimmanci a kasuwanci. Shi ne kawai babu wani abu sama da shi. Indai za ka yi gaskiya, kowane irin kasuwanci kake yi za ka, za ka yi nasara. Gaskiya shi ita ce matakalan zuwa kowane irin nasarar da ake nema a kasuwa. Wannan shi ne dai abun da ya, dai abun dai.

Eh ina gina dangantaka da kasuwanci ta hanyar mu'amala mai kyau da abokan kasuwanci da kuma dai gaskiyan nan dai ita ce kasuwa. Wanda ta dalilinta ne komai ake cimawa. Babu ita kuma babu inda mutum zai je. Shi ne kawai gaskiya ita ce matakala ta zuwa kowane nasara.

Ina ji mana ai inda nake ai unguwan masu matsakaicin ƙarfi ne. Dole zanji kukan zakara. Inda ba'a jin kukan zakara, ai sai a unguwannin masu hannu da shuni, amma muka na jin kukan zakara sosai ma. Hawwa, ya kamata kuga ne wannan.

Eh, ta duk yadda ya dace muna haduwa da su saboda gaskiyan da muka musu da amanar da muka rike musu sai su dawo. Za su zo har inda muke su same mu saboda sun san kayanmu mai inganci ne sannan kuma za mu rike musu gaskiya da amana. Wannan shine lokacin da muka fi jawo abokan kasuwanci mu hadu da su cikin lumana.

Eh ina zama kan gwiwa sosai ma, ya danganta da kuma duk yanayi da ya same ka dama da shi za ka yi wannan tsanan ka yi. Lallai ina zama a kan gwiwa sosai ma ba wani iya ne ina zama. Sosai ma na ke zama a kan gwiwa.

Sosai ma. Yanzu haka littattafai ne a tare da ni. Gani nan gefe na su ne ina karanta littattafai sosai. Saboda ai a karatu ne ake samun abubuwan da ake samu na nasara. Wani abun ba ka gane sa sai ka yi karatu. Littattafan malamai mawallafai da suka wallafa littafi a kan abun da ya shafi rayuwa da kasuwanci. Hmm.

Ni ban da ma labule, na cire saboda labule sai masu kuɗi. Haka nake tokarwa da buhu. Nawa haka ni ban da labule. Ai labule sai masu hannu da shuni. Wannan shine kawai. Baba na ƙiwya ne ai. Wannan ita ce gaskiya. Hmm.

A'a na fi son zama gaskiya. Kusan ni yin yununuka na ma saboda aikina a zaune ne, na fi son zama. Ko na fi zama a kan tsayuwa gaskiya. Ka ga na tsaya to dole ta sa. Ni mai fi ne gaskiya na fi son zama. Ba ma za ka haɗa ba ai? Auwa ni fey.

Dukka wannan lokacin ne ina da kuzari, sai dai na safe ya fi saboda da safe lokacin da ka tashi jijiyoyin ka sun daidaita, to daga nan sai ka ji ka fi jin daɗin wannan wezan. Wannan yanayin gaskiya dai na fi son nan kwauwa na fi son safiya saboda a lokacin ka tashi.

Eh, 'ya'yan itace dana fiso nafi son kankana. Kankana da inabi. Wannan abubuwan suna ƙayatar dani, ina jin daɗin mu'amala dasu. Lallai kankana da inabi abun sone wanda kowa zaiyi fatan son su. Na daifi son sune, shine.

Eh ina dauko wayana inyi amfani da manhaja kaman TikTok, Facebook da dai sauran eh manhajoji wadda daga ciki zan game duniya da ke ciki kuma in karu da ilimin mu kan da ke cikin rayuwa. Ina yin wannan kullum kafin in kwanta. Wannan ma shine aikina ina yi sosai.

A'a na fi so in hau matakala kamar yadda na faɗa. Lifta ai sai wanda suka saba. Ni da nake baƙauye mai haɗa ni da lifta, in dai hau matakala in tattaka, kaman ma zai fi ƙara min kuzari da lafiya sama da lifta ɗin. Lallai wannan shine kawai. Yawwa Na'a'i shine gaskiya.

Eh waya nake danna. Abu ne sananne ni ina tashi bane da wani abun da zan yi gabas idan in dannawa waya. Indadda in na waya in ga me duniya take ciki. Wannan shine kawai abin da nake fara yi da safiya. Fatan kun gane. Yauwa, ba wani eyyane ai.

Eh, tana da wurin ajiya. Nan ma nake ajiye bayanai na na sirri saboda yanayin rayuwa. Hmm, tana yi. Hakan yayi, hakan na ƙayatar da ni kwarai da gaske tabbas tana yi. Ba wani abun da yake ai saɓani aka, tana yi gaskiya kenan. Yauwa.

Eh na fi son inje karkara saboda madura. In karkara wani abu ne wanda yake mai kyau, gaskiya. Ammade ko ina ma muna zuwa mu huta. Nan ba wani abu bane ai sabo, abu ne mai kyau ko ina muna zuwa mu ɗanhu huta. Nan dai shi ne babu wani abu bayan shi yauwa.

A'a shagon aski. Kusan bayan kwana ɗaya, biyu sai na ziyarci shagon aski. Wannan yana ɗaya daga cikin inda za a dai ce na fi zuwa gaskiya. Ina ziyartar su sosai. Bai wani iya ne a yi. Lallai shagon aski, shagon aski yawa da fatan ƙunga ne.

Kamar koyaushe cikin sauƙi nake kammala aiki saboda bisa tsari nake yin aikin bawain. Karazube nake yin shi ma ina yin sa ne bisa tsari da yadda ya dace. Nawa ka ga, dole shiga cikin samar sun yi abin bisa doka da oda, da dai duk abin da ya kamata ace an gingina mai yin aiki. Wannan shi ne.

Guda ɗaya, guda ɗaya ya ishe ni. Saboda ai tsada ne da shi. Ka isa kace za ka nemo sama da ɗaya ne? Guda ɗaya ma is okay. Guda ɗaya nake amfani da shi shima ya wadatas. Sama da ɗaya kuma ai zai zama wani abun ne daban. Gaskiya guda ɗaya is oke.

A'a, ina duƙawa in gaishe su tare da mutuntawa da kuma girmamawa. Wannan shine abun da yake mai kyau. A haka na ke samun mugana ko mu gaisa wai abun da ya dace. Wannan shine kawai. Ai, ba wani Eh yane da raba dogn mahaifce ne. Ya wa?

Ina yi amma na hanu, ba na yi na ƙafa. Yawanci na hanu ma da wannan nake cije shi, na ciccire shi. Shine abun da na fi amfani da shi. Gaskiya dai ina yi indai na hanu ne, wannan kan garante ne. Ina ciciji, zawa, saboda in more. Na fi jin daɗi ma in ina ciza wa. Yau wa.

Uhm, ina ajiye takardun aiki a inda na san ba za su lalace ba. Wuri mai kyau, wuri dai tsaftatacce a nan nake ajiyewa. Don haka ba ni da wani haufi sabo da wannan ajesu ake a keɓantaccen wuri inda ba za su samu damuwa ba. Wannan shine inda nake ajiyewa. Yawwa. Fatan ƙun dai gane.

A'a, ba mu sa yin uniform da kayan aiki muke, Da kayan gida muke aiki. Uniform ai sai 'yan makaranta da kuma ma'aikatan kamfani da kuma masu gadi da abubuwa. To ni ba irin wannan aikin nake ba. Ina kasuwa kaga, ni mai zaman kaina ne sai yadda na ci. Wannan shine kawai.

Tuwo, gidanmu ina fi son abinci tuwo sama da kowane abinci. Haka tuwo nake ɗeba, in ci shi yadda ya kamata. To da tuwon dai sai mu gaya za mu yi, yauwa wannan shine, ba wani ɗaya ne yauwa tuwo nake ci.

A'a a ƙasa nake kwana. Gado ai sai sai masu aure ni daban da aure mai ya kaini hawa kan gado. Ballema ni ban saba irin wannan hawa kan gado da waye waye din ba. Gaskiya dai ban saba ba. Ni dai ka bar ni a wannan dina kawai. Bana kwana akan irin wannan, yawwa.

Eh ya danganta da dattin da tufafin yayi. In yayi saboda tufafin kala kala ne akwai wadda beyin datti, ko kwana nawa kayi kana sashi akwai wadda kuma ko yanzu ka sa shi minti talatin yayi haka zai yi datti. Ka ga shi dole ka wanke shi a ranar, duk ranar da ka sa sai ka wanke shi. Saɓani wasu kuma wadda su kai sati ma kana sawa ba ka wanke ba. Don haka ka ga tambayan bizai.

Kullum sa'o'i, kowane daƙiƙa waya na tare da ni. Shi yasa harma mutane suna mamaki. Menene nake samu da waya? To wasan kuma waya, ai abun amfani ba ce. In ba ka da waya, ai da me za ka yi amfani? Waya shine daƙiƙa kuma shine abun wadda yake muhimmi yauwa.

A'a, madubi ai sai mata. Mu kuma me zai haɗa mu da madubi? Idan dai ka samu mata ai su ne masu amfani da madubi. Mu kuma me namu, yauwa bama bana amfani da madubi gaskiya, yauwa. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaita. Yakamata ka fahimci wannan, yauwa. Ba faye.

Eh ina cirewa in na zo shiga ɗaki amma dai ba na shiga dasu ɗaki yauwa to shi ke na badamuwa wannan kam yauwa na cire takalmi a ɗaki yauwa to wasu gaskiya dai eh wani shi ne.

A yanayin ɗaki, ni na fi so yanayi mai ɗan ɗan shi dan shi haka in na samu wannan gaskiya yafi wadda za ka ɗan je raba na dukan ka. Duk wani abu wadda yake ƙasa da wannan gaskiya ba dar ne ko sun ce shiru ne ba daidai ba ne wahala ce. Yauwa, da fatan kun je ga na.

Yanzu nan da kuke magana, so ramin minti talatin inci abincin rana. Bana wuce wannan lokacin nake cin abincin rana, saboda ai bayida wani lokaci sama da wannan. Nan nake cin abincin rana a daidai wannan lokaci. Yauwa eh, ni na isa. Ulcer ta kamani. Da wuri nake cin abinci, bana tso.

Ba mu da teburi, mu shago ne muke shiga mu zauna. Ko kuma in kuna nufin teburin kasuwa, muna nufin shagon sai da kayan masarufi ne, duk abin da kake nema na masarufi muna da shi. Za mu siyar maka, za mu yi komai don mu more. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaita wa yawwa.

Eh launin fari ne. Bangon gida kaya aka launin sa yake. Don haka ba ni da wani damuwa sama da wannan. Don haka wannan shine launin gida. Amma ban san me kuke nufi ba. Fenti kuke nufi ko launi dai haka? To ni gidanmu ma gidan laka ne. Don haka kaka kenan mu, ba mu da wannan launi.

Eh ni ba shugaba bane amma dai gaskiya a unguwar mu ana tsorona saboda ina da zarra saboda bana dai daukar reni kawai amma ni bana jagorantar kowa. Ina bawa kowa 'yancinsa da dama yayi rayuwar sa yadda ya kamata. Don haka ni ba jagora bane wannan shine kawai yawa.

Eh ina sauraron radio ga wani man yanzu a kusa dani shima baya da aiki sai sauraron radio. Ina saurara gaskiya, amma dai ba sosai ba, saboda mu inda muke redio shiri rita kawai ake gabatarwa. To gwanda in saurara akan kafan sadarwa da zamani akan radio. Redio yanzu shiririta ne.

Eh mana, yanar gizo ka yi kusan kullum ina na a ko ina. Ina baza capacity na, duk ida yadda ya dace da kuma abun da ya kamata. Wannan shine abun da nake, nake kansa. Wannan kuma shine dai dai kuma shine abun da ya dace da dama. Da duk wani mai ta'ammali da yanar gizo. Da fatan kun gane dai me nake nufi.

Ba a, ba a, ba a. Ko yaushe muke kulle ƙofa daga gaskiya. Saboda yana yi wani lokaci akwai zafi, ya kuma raba in ba wuta, dole bazamu kulle fanka ba. Nan koyaushe ne daga gaskiya. Babu, wani abu kuma sama da wannan. An yi shi ne? Mm.

Eh, cajin waya na kullum sai na yi caji yanzu ma daga caji da cire. A rana ina cajin waya ta sama da sau uku zuwa hudu zuwa biyar ma haka. Ina fa caji waya sosai sosai. Wallahi, cajin waya ai akwai wahala. Wannan shine gaskiya. Yau ina cajin waya sosai.

Bana miƙewa, sai dai a asabar da lahadi ina miƙewa don ba koyaushe nake miƙewa ba gaskiya. Miƙewan yana da lokaci gaskiya ba koyaushe zan iya ce ma ina miƙewa ba gaskiya. Wannan shine a takaice dai ba koyaushe nake miƙewa ba. Inna samu dama in miƙe wani lokaci kuma bazan miƙe ba gaskiya.

Ba don lokacin taron gaskiya, sai dai ina taro sati biyu zuwa wata ɗaya. Ba koyaushe zan ce zan yi taro ba saboda yaushe nake da wanda na dama ko lokacin da zan tsaya in ce zan yi taro ko wani abu wadda yake da alaƙa da haka gaskiya. Amma haka ni bani don lokaci. Wannan shine.

Eh ni lokacin da nake jin damuwa Al-Qur'an ne nake karantawa saboda Al-Qur'an ne mai girma na yaye dukkan wani damuwa. In dai za ka karanta Al-Qur'an zuciyar ka za ta samu natsuwa, za ka ji ka zam-zam. Wannan shi ne kaɗai maganin damuwa. Komawa zuwa ga Allah da ambaton Allah da kuma bautatawa Allah shi kaɗai. Wannan shi ne.

Eh, ina cin ma, tun da indai ina samu shi kasuwa kuma ɗan haka ne dama kana yi ma ka samu, in ka samu shikenan in ba ka samu ba kuma shikenan. Amma ina wannan kan gaskiya ina tallafi tallace-tallace wannan kan babu haufi a ciki yauwa. Eha!

Eh ina ci sosai ma ko za ku bani ne? Sosai ma nake cewa ai ba ni da wasu, a duk waishe nasamu zanci. Wannan shi ne kawai babu wani abu ai wadda yake bashi ba. Ina shi sosai ma, gaskiyar magana kenan. Ina ci in za ku ba ni ko yanzu ma sai mugwada mugani.

Sosai sosai. Ko yanzu kuka bani rubutu, zan antayo muku shi yadda bakuyi tsammaniba da sauri-sauri. Rubutu, rubutu mai kyau kuma. Wannan shine, a taƙaice ina rubutu mai kyau kuma inayi da sauri-sauri. Ba wani abu wadda yake sabo ba yanshi. Lallai ina da wannan tsarin sosai ma kuwa.

Na fi son fanka, saboda gaskiya AC ni yana ba ni wahala. Na dai fi son fanka, idan na samu fanka zan fi jin daɗi. AC yana wahalar da ni sosai sosai. Fanka na fi so, wannan shine kawai. Yauwa, ba wani abu bayan shi. Na fi son fanka sama da komai. Yauwa.

Na fi son kujera saboda taburma yana da ɗakule ne, amma dai na samu kujera mai laushi gaskiya dai zanfi sonta sama da kowane saboda kujera mai laushi ai duniya ce. Abu ne wadda ya kamata ka so ta ka so ta wannan shine. Na dai fisun kujera mai laushi gaskiya, Allah aƙalli dai wannan shine nauwa.

Ina sanya agogo a hannu amma dai ba ko yaushe ba. In na samu dama zan sanya, in nayi gaye musamman ko zan je ɗaurin aure ko bukukuwan sallah, wannan ina sa agogo amma in bashi ba haka kawai in sa agogo bana yi gaskiya dai wannan. Shi ne kawai babu wani daya ne bani shi gaskiyar magana.

Aa na fi son shayi saboda kofi ni be dame ni ba. Ma in na samu shayi, zan sha shayi da kyau in ji daɗi. Na fi son shayi gaskiya sama da komai. Yauwa shayi ai ya fi daɗi. Ko inceni de ya fi min tunda kowa da abun da yake ranshi. Wani shayi yake so wani kofi amma de nina hi son shayi.

Ina kallo bana, inuwa ta lokacin da rana ya fito za ka ga inuwan ka ina bin ka a baya, da muna yara ma mun ɗauka wani abu mutum biyu yake komawa, ashe ba haka bane inuwa ce shi, bansan me take nufi ba, ba na Allah shi murga sassane. Amma dai lalle ina wannan ɗin inuwa ta, amma dai ina kallo.

Ina tara wa kai, ina tara wa amma dai ba sosai ba saboda mun yanzu tsabar ma babu su a inda muke, tsabar babu ma yanzu amma in ka ce na takadda, wannan in na samu dole zan tara saboda buƙatun gobe. Saboda ai ba kullum ake kwana a gado ba ina nufin ba kullum zaka samu ba.

Ka sami laka da bulo duk akwai saboda gidan na gargajiya ne. Wani sashin kaga bulo, wani sashin kaga laka. Akwai laka, akwai bulo, akwai dai kome da komai. Abubuwa dai da yawa. Lalle wannan aƙwaisu yauwa. Wannan shine, ba wani ae yane ai.

A inda tafiya da ƙafa ne, to ni gwaninta ne. Daga nan sai ma tafiyan kilomita biyar har kilomita goma zan iya tafiya da ƙafa. Ko ba tare da na huta ba. Saboda ni na fi iya tafiyan ƙafa sama da kowane irin tafiya. Saboda na saba tun ina yaro, ni ma abocin tafiyan ƙafa ne. Ko jiya ma nayi tafiyan ƙafa nan me dan tsayi.

Gaskiya babu. Ni kuma a waye, ai wannan sai manyan mutane. Ni ko da ba babba ba waye zai baƙa kwafa min baya. Ban da wannan capacity don haka babu. Kawai ni nake jan ragamar kaina. Yauwa, wadda kusan wannan ni nake jan ragamar kaina yauwa.

Eh fim mai kyau ne wanda zai sa ni nishaɗi kuma ya faɗaƙar da ni abubuwan rayuwa shine na fi so amma bana son fim wanda yake da shiriri ta da abubuwa ɗan da suke marasa kyau. Saboda haka ya kamata kusan irin fim ɗin da nake kallo wannan shine nawa.

Eh, ba abun da nake jin tsoro sama da Ubangiji na. Allan da ya halicce ni shine nake tsoro saboda shi yayi ƙage ni, ya samar da ni daga babu. To ka ga kenan babu wani abu da zanji tsoro sama da shi. Yauwa Allah kaɗai shine abun tsoro. Ba wani abu ba tunda dukkan mu gare shi zamu koma. Yauwa.

Eh zan iya tsallake igiya amma dai dai gwargwadon wadda zan iya akwai wadda kuma kai ka san in an samin ma ba a iya zanyi ba amma dai zan iya tsallakewa dai dai wadda ina iya wa shine dai dai gwargwado kenan don haka zan iya tsallaka igiya, gwargwadon dai yadda kawai daga abun sosai ma kuwa ko yanzu zaka kawo min igiya zan shan tsallake shi sosai ma.

Ni ai bana albashi? Eh sai dai zan yi, zan yi fata saboda Allah. In anyi albashin kuma za mu samu saboda dama sai wani ya samu, wani yake samu. Idan wani ya yi albashi kai kuma da sana'ar ka sai ka ga Allah ya buɗe maka tana kai ma ka samu abun da kake so. Wannan shine kawai maraba. Anyi albashi kuwa.

Gaskiya ba na so, saboda ban cika son haske ba. In ba'a na tsananin zafi, ba ni bani buɗe taga. Don taga ta kullum rufe take. Ba zan so buɗewa saboda haske, saboda kuma tsarin ka, saboda sirrin ka bai kamata ya ci binnewar kana buɗe ba. Ana lekin ka ko wane abu da yake kusa da haka. Dafatan kun fahimce ni.

Eh mana, ni ai ba Bahaushe bane ma ni Fulatani ne amma kun ji kuma na koyi yaren Hausa. Wa ka ni mi fillo, oh fillo gayina aku, don haka ni fillo ne don haka. Kuma ina koyon Turanci da dai soro wasu yarurruka kamar Faranse. Faransanci kenan. Ina koyo sosai. Mhm, mhm.

Eh, zan yanke shawara kawai, aiki zan yi aiki tuƙuru in cimma abun da nake so in cimma na rayuwa. Wannan shine kawai babu wani abu saɓo bayan shi da haka zan yi ƙoƙari in cimma du wasu ahadaf nawa da ban iya cimma ba. Wannan shine a takaice dai indai magana abun da ya shafi aiki ne. Yauwa.

Ko wani lokaci, saboda ni abun da ya kawo ni duniyan nan ai ba haka kawai aka halicce ni ba, an halicce ni ne don in bauta wa Allah. To ka kenan kowane rana ma ni rana ne. Ba zan ce na fi son wannan ranan ba saboda kowacce rana rana ce mai mahimmanci. Tun da Allah ya halicci ranaku, ba ka da cewa wani wai ka fi son kaza ko kaza.

A'a ni bani da shi, bani jin kiɗa ba. Wanda ya haɗa ni da kiɗa balle har in zaɓi wadda na fi so. Ni ban jin kiɗa, hmm ni ba dan kiɗa bane, ba ruwana, saboda babu kyau kiɗa ma ni ban da alaƙa da shi. Saide ku tambayi wani masu jin kiɗa, amma ni bana jin ta, ko ta kusa ko ta nesa yau.

Zan taimaka musu da shawarwari. Ko wani abu wanda yake da alaƙa da shawarwari. Duk da wani abu da na san in na ba su na shawara ko wani magana ko wani aiki za suyi amfani da shi. To ina taimaka musu da shi. Ya wannan shine kawai alal aƙalla don haka bani da wani haufi dangane da haka. Yah, ya kamata ku gane wannan. Mhm.

Eh ina sabuntawa, saboda ai komai yana tafiya da zamani. Ana kan iya ƙaro wasu abu na, eh na ɗaukaka darajan abun sai ka ma ka gyara ka ƙara dai ka kai saboda ka kai inda ake so a kai. Wana shi ma abu ne wanda yake muhimmi kuma wanda zai taimaka ƙwarai da gaske. Yauwa shi ne.

Eh mana, eh. Bargu kawai yanzu mu da yankin mu ake sanyi. Ai kullum ma muna cikin bargo, ba mu da wani wuri da ya fi mana bargo ka. Ai dole kullum mu lulluɓa mu shiga bargo muyi ƙodi mu. Toh kunga a ka shiga bargo ka ai wajibi ne a gare ni. Dole, dole, dole yauwa.

Eh, yau da yake ma ranakun ƙarshen mako ne. Ai wurin cin abinci na je wani res-- wani wurin mahaɗan cin abinci mai ɗan kyau. Na ci abinci, na sha ruwa mai daɗi sannan na dawo. Ka gama ina muku wannan maganganun yau. E hmmm. Ko?

Zan iya rera waƙa. A wuri ba layi na bane, wannan sai mawaƙa ni ba mawaƙi bane saboda murya ta ma ba ta da zaƙin da za ta iya rera waƙa. Ni dai ka bani da iya rera karatu, amma waƙa kam karatu ma musamman na Alqur'ani amma ban da waƙa. Kuma ko yan zu kace in rera maka karatun Alkur'ani in sha Allahu nan zan rera. Shi ne kaɗai zan iya rerawa.

Bakin hanya nake fitowa, in nemi masu garau-garau, in ci, Daidai ƙarfi na, wannan shine kawai.” Bayan nan, ba ni da wani haufi, ko kuma in ce ba ni da wani zaɓi, lalle. Kawai shine, abun da zan iya fito wa ke na in ɗebi girki in yi gaba. Wannan shine kawai, yauwa.

Eh wannan wata ai abun so ne musamman yanzu mu da muke katinkari watan azumi, ai za mu so mu riƙa fita muna kallon wata ko dun abubuwa dai wanda suke masu amfani. Yawwa ni ma ma'abocin haka ne gaskiya ina kallo sosai ma. O yakama ta ku fahinci wannan shi ne kawai.

Ko sau ɗaya ba na kallon madubi. Wannan madubi ai sai mata. Muna namiji garwan ƙaton ni kuma miye zai haɗa ni da madubi. A'a madubi ai la'ina bane. Madubi ai sai manya. Zai haɗa mu da madubi. Ba na kallon madubi gaskiya saboda wasu dalilai. Eeh.

Eh ikon Allah rayuwar yarinta, na tuna rayuwar yarinta mai daɗi zakayi wasa, kayi abubuwa kaje makaranta kaje abubuwa dai na wasanni da yawa wanda muna iya tuna su wadda kuma sai kaji inama zasu dawo to amma kuma bazasu dawowa ba, ya tafi kenan ya wuce har abada bawo.

Tsintsiyar kwakwa da na laushi duka ina amfani da su inyi shara. Yauwa wannan sune abun da nake amfani da su inyi shara, tsintsiyar kwakwa da na laushi. Haka ma duk kun san wannan kan aiko. Ko tsintsiyar da ake cewa na kwakwa wadda kabilar yarbawa suke mana shi akwai na laushi.

A'a, ina daidaita aiki sosai sosai yadda ya kamata. Saboda ni ma'aikaci ne, ina daidaita aiki yadda ya kamata. Don haka bani da haufi, aiki nake tuƙuru. Wadda wannan kuma shine abin da dama ya dace ko kuma wance abin da ya kamata da ni. Da fatan kun gane. Dawo, shine kawai.

Eh abu ne mai kyau, da za ka bani littafi da bayarwa da na nuna ma yadda sa hannu na yake, bai da wahala amma kuma ba a iya kwaikwayo na. In nayi kawai nayi ne saboda signing, eh sa hannu na ni kaɗai ne, na wane ni kaɗai ba kowa zai iya yadda ni nake yi ba, wannan shi ne kawai.

Eh ina tofabmiyau a gefen hagu na saboda mu a musulunci ba ma fuskatar Al-Qibla inda muke ibada mu tofa miyau saboda miyau ai kazanta ne, sai dai mu duba ɓangaren mu na hagu ko mu juya baya mu tofa tanan muke tofa miyau. Ba zan tofa a gaba ba kar in ma ɓata wani ko wani abu da yake da alaƙa dabhaka wannan shine.

Eh ina busa ma in dai tsaki ne, abun da yafi tsaki ma ai zan busa kuma za a fasa. Ina busa, lalle babu wai. Ina busa tsaki sosai ma sosai yauwa. Amma ban gane ma menene tsakin da kuke nufi ba ai. Ehe yau wa? Amma dai ina tsaki irin haka? Mtsewww.

Kusan kullum tun da ni mai nema ne, ai koyaushe ina cikin duba saƙonni ne. Don haka bani da zama. Duk lokacin da na ga eh ya ne ina kokarin naga na duba saƙo. Don haka ni kullum ma cikin duba saƙo nake, banda lokacin da zan zaɓi in ce zan duba saƙo ko akasinsa. Kullum ni cikin duba saƙo nake, ya kamata kusani.

Da safe sau ɗaya sai zan kwanta sau biyu shima ba kullum ba saboda ai siya ake abin goge haƙorin makilin da brush. To, don haka ina yi da safe da dare. In ya ƙare kuma sai in jira sai na samu kuɗi inna saya sai in sake gogawa. Da wani abu da yake makamancinsa wannan shine kawai.

Kullum, awannin da nake amfani da intanet ma ya fi awannin da ba na amfani da shi. Yanzu haka a kan intanet nake. Kullum ni ina tare da intanet, ba na ɗaga ƙafa. Koyaushe intanet ni abokin hulɗa ta ce, ban da wani ɗaga ƙafa. Koyaushe ina tare da intanet. Haka ne yauwa.

Eh ina ajiye kuɗi a ma'ajiyar banki, sannan kuma ina ajiyewa a gida. Duk de inda ya kamata. Inna samu daidai gwargwado, wani lokacin kuma kuɗi a aljihuna yake saboda bai da yawa. Saboda ni ba mai kuɗi bane. Allah ya rufe asiri. Alhamdu lillah. Awannan ɓangaren kam. A ƙara godiya. Allah bi sani. Muminsu a gare mu. Yauwa da fatan kun gane wannan labari.

Eh, cikin bargo nake shiga ko wani abu da ake ce wa net, eh me raga raga cikinsa nake shiga. In na shiga ciki soro fa ba shi da wani dalili da zai iya haɗuwa da ni. Mun yi hannun riga da shi kenan, shi ya sa kawai in na shiga cikin bargo ko shigo chikin wan can abu mai raga raga, na tsira insha Allahu.

Tuwo, yanzu ma tuwo na ci, tuwon semo, ko tuwon shinkafa, ko tuwon masara amma dai na fi cin tuwon semonbitta. Yanzu ma shi na diba, na ci nayi hanian nayi godiya ga Allah. Wannan shi ne kawai yawwa Hmm.

Ba ni da shi. Da de na yi kiwo amma ban da shi. Amma dai a gidanmu akwai dabba da ake cewa akuya, taure, rago, shanuwa ɗuk ba a rasa. Amma dai ni ban da shi. Ba na kiwo ban da ita. Masu ita de suna da ita, inda nake rayuwa akwai su. Ana kiwo ko kuna so siyan mu siyar muku. Yauwa.

A'a ban cika kunna wa ba, ina dai kunna Wi-Fi, amma Bluetooth kam, bana kunna, ina kunna wa dai lokaci bayan lokaci, bayan kwana biyu uku haka ana samu lokacin da nake iya kunna Bluetooth, amma saɓanin nan gaskiya bana kunna Bluetooth. Wannan shine dai alal aƙalli, bana kunna wa yauwa, fatan kun je Ghana.

Eh, ina tsara ayuka masu muhimmanci ta hanyar duba menene zanyi wadda zai kawo min ci gaba. Saboda duk abun da zaka yi, zaka yi ne don ka ci gaba ba don ka koma baya ba. Wannan shine ina yin sa. Ina yin duk wani abu na ci gaba. Wannan shine ne dai a taƙaicen taƙaitawa yauwa.

A'a, ba maganan tufafi kam bana wannan layin saboda ba layi na bane wannan. Ina da shi daidai gwargwado. Ba zan ce ba ina wannan ba gaskiya, ina dai da abinda ya sawwaƙa kawai shine banda wani zaɓi kuma sama da wannan. Ina da shi daidai gurgudu wannan.

Eh, da daddare ina yi da rana in ta kama inna gaji. Musamman ban samu wadataccen bacci da dare ba, sai in yi da rana. Amma dai bayan wannan babu wani abu kuma saɓaninsa. Don haka ina dai yi lokaci bayan lokaci. Wannan shine kawai yauwa. Ehem.

Umm, na fi son kunun, kunun, kunun tsamiya ko in samu Coca-Cola. Duk wannan ina amfani da su. Yauwa. Daidai gwargado wai Hausa sukace daidai ruwa daidai gari. Abin da ka samu kawai ka tsaya, iyakacin sa ba daɗi kuma babu ƙari yauwa. Shi ne kawai yauwa.

Eh, in tanƙwaka, in tanƙwasa ƙafafu na, na fi son zama haka. Hakan yafi min daɗi. In kalli ko duk masu arewa, dai kuwa, ina yawon kwanciyar gaskiya, ina ji, in duya wannan zaman ina jin daɗin shi. Wai wannan zaman ne wanda yake da daɗi, ya ƙware daga cikin, na fa takun dai wance yadda zaman yake ko. Oho.

Ina yi mana. Duk kasuwan da za ka fito ai ba za ka rasa dai ciniki ba. Alhamdulillah ina ciniki a kasuwa. Godiya Allah bisa haka. Wannan shine dai kawai. Ina ciniki a kasuwa babu wani haufi a kansa. Alhamdulillah. Muna ƙala godewa Allah bisa haka. Ina ciniki tabbas bazance ba na yi ba. Wannan shine yauwa.

Da safe. Amma dai ba kullum ni nake wanka ba gaskiya. Zan iya yin kwana biyu ma ban yi wanka ba. Ina yawan yin wanka da dare da kuma safiya da kuma baya la'asar da maraice ke nan. Na lokaci lokacin wanka, ina wanka a wannan lokacin sosai sosai. Wannan shine.

Eh sunan waya na Tecno Spark Four. Eh Spark sunanta ina amfani da wayan Tecno ne. Au in kuma za ku saya min iPhone to nima in shigo gari, zan so haka ko kuma ince zanyi maraba da haka. E hmm au. Nagode.

Eh, ina da shi. Dole ayi sai da sa hannu. Duk wani abu da baku sa hannu, ai abun zai zama kuma shiru ne zai zama wani damuwa ko wani abu wadda kuke kusa da haka. Dan haka ina da sa hannu sosai ma, duk yadda kuka yi ai. Shine zai zama daidai. Wannan kam babu wani abu ai.

Kullum ba kullum ba. Inna ce ina yi kullum na yi ƙarya, ina samu dama dai amma dai tafiya ma da ni ke ai motsa jiki ne. Wannan kuma zai iya zama in ce kullum ina motsa jiki. Waɗannan kuma ai ba wani abu ne sabo ba. Tabbas ina motsa jiki sosai ma. Allah! Wannan shi ne ya kamata kuga ne. Yauwaah.

Sosai, ko yanzu kuka bani gabatar da rahoto ko na mene inna karanta shi zan juye muku. Ina gabatar da rahoto sosai ma. Wannan ba wani abu bane wadda yake sabo ai yawwa. To shi ne kawai. Wannan babu wanda yake wadda ba'a san shi ba, Shi ne.

Eh, ai ɗan adam bai rabuwa da matsala, koya yake. Don haka ina iya ƙoƙari na duk wata matsala in magance ta cikin ruwan sanyi ta hanya mai kyau, yadda za'a kuma taƙaita ta faruwar matsala gaba duk wani hanya sai a bi a toshe. Wannan shine yake maganin duk wani matsala da za'a iya fuskanta da fatan kun gane.

Eh ina tafiya kasuwanci amma dai ni ba za ka ce ni ɗan kasuwa ba, laburai ne an samu aiki a kawo min nayi wani shima kasuwa za kira shi, wannan dai duk abun ne wadda kun riga kun san shi kuma kun san yadda abubuwa su ke tafiya. Eh tabbas zan kira kai na ciki, ina ciki. Eh ina tafiya kasuwanci sosai.

Ina iya amfani da shi sosai ma kuwa. Ko yanzzu ka kawo min kwamfuta zan sarrafa shi. Sarrafawa kuma wadde ya kamata. Inda babu wani abu bane sabo. Cikin abun da yake daga cikin mu'amala da kwamfuta wannan sosai zan sarrafa shi. Ehe yauwa.

Eh lokacin da na kamu da mura. Ba abun da nake yi illa in nemi magani in sha. In na nemi magani na sha kuma kunga wannan shine ai magani, ko ta wannan shine suna takaici. Bani da wani abu sama da neman magani. Neman magani ai shine mutum. Ka nemi magani ka sha.

Wani sa'in muna amfani da tangara wani lokaci kuma ƙafa da ƙafa za muje mu sadar mu kira wane muce zoka aiwatar da kaza wane zoka shiga kaza wane zokayi kaza wannan kawai shine kuma abu ne wanda yake kowa yasan abune me kyau wanda babu wani abu a cikin hakan.

Eh, da ruwa nake dafawa. In an sa shi a ruwa zai dafu, kuma in ka gama sai ka nemi gishirin ka kaci ka mare. Wannan shine hanyar dafa ƙwai. Babu wani hanya sama da wannan. Yana cin ƙwai sosai ma kuwa haka nake dafa shi da ruwa. A kan wuta a hura masa wuta sai a dafa shi.

Ina yi mana yanzu ma ai yau ranakun ƙarshen mako ne amma ina aiki ne har dare ma aiki nake. Kuma duk aikin da za a bani zan yi ƙoƙari in yi shi duk yadda yake. Dan in yi ƙoƙari kuma in isar da yadda aka bani in yi shi cikin kulawa ba tare da an samu matsala ba. Wannan shi ne yau.

Ba ni da abin da nake nishaɗi da shi sama in ga kowa na cikin farin ciki. Kowa yana samun abin da zai yi ciyar shaye ya kuma yi ibada cikin kwanciyar hankali. Wannan shine ya fi sa ni nishaɗi. Ba wai karan kaina ba. Ni na fi son al'umma ta samu kanta cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya.

Gaskiya bana duba QR ɗin kan sa, har yanzu ban fahimci shi sosai ba. Ina ta ƙoƙari dai in gano me yake nufi saboda amfani da shi na ga yana da muhimmanci. To ina ta ƙoƙari ma in gano menene QR ɗin karan kan shi saboda ina so in fara amfani da shi. In kuma kun sani, ku gaya mun.

Eh, dangantaka ce mai kyau saboda shugaban mutumin kirki ne. Mu ma kuma muna mutunta shi, muna girmama shi, shi sa ana samu damuwa da shi. Wannan shi ne, mutumin kirki ne, babu wani eya ne a cikinsa. Yana kyautata mana shiyasa muma muke masa biyayya, gwargwadon ikon mu. An.

Eh muna zubar da shara inda aka tanada ne wurin zubar da shara. Bawai haka muke zubar da shi kara zube ko'ina. Muna zubarwa ne a inda aka tanada don zubar da shara. Bawaye ko'ina muke zubar da shara. Wannan kau shi ne. Bamu zubar da shara a ko'ina. Yakamata kun gane wannan ka ai ko?

A ina kiyaye kalman sirri sosai ta yadda ba wanda zai gano menene. Saboda shi kalman sirri abu ne da ya shafe ka kai kaɗai to sirrinka kuma kai shine kai. Saboda duk lokacin da ka bari sirrinka ya buɗe fa to kana cikin damuwa ƙwarai da gaske. Waka wannan ba wani damuwa a ciki abu ne mai kyau.

Eh abu ne mai kyau ai musamman mu lokacin azumi muna son ganin faduwar rana saboda da lokacin faduwanta ne mu muke shiga cikin nishaɗi na buɗe baki za mu sha ruwa na tsawon wuni da muka yi ba mu ci abinci ba. Ka ga wannan ai dole mu so ganin faduwar rana kuma abun ma yana dabda iskomu tunda azumi ya kawo kai.

Eh ina iya wa amma ba sosai ba. Ko kuma ince ba kullum ba. Ina iya dafa abinci yadda ya kamata kuma ina iya yin girki. To inna dafa abinci mutum ya ci gaskiya sai ya yaba. Wannan shi ne kawai babu da bani da wani abu saboda wannan ƙoƙarin gaskiya shine. Hmm.

Wurin aikin mu wuri ne mai kyau, wurin neman abinci kenan wanda shi ne kawai. Don haka wurin aiknmui wuri ne wadda muke halarta mu more mu dai abin da ya dace a wurin kawai. Amma wuri ne wadda yake da kyau, wuri ne mai daɗi wadda ake jin daɗin mu'amala. Kowa na son wurin.

Eh ni a waje bana wani wasa, sai dai in kalli wasa. Saɓanin haka kuma sai dai in tafi wurin kasuwa ko wurin sana'a ta wasa sai dai in kalla. Amma ni bana daga cikin masu yin wasa. Wasa ai sai masu lokaci. Ni ban da wannan lokacin da zan ce zan tsaya wasa. Na fatan kun dai ji ga na.

Bana yi ni waka balayi ta bace waka ai ta mawaka ce ni kuma ba mawaki bane waka wannan ni layin bana yin shin don haka sai dai ku nemi masu yin waka su yi waka ni bana yin waka meua haɗani da waka Gaskiya a a nidai masu yi su yi banda ni shi ne kawai yawwa.

Uhm, in tattara abun da na yi a cikin mako, in gani wane nasara na samu, kuma wane me ya kamata a wane kuskure aka samu, duk sai a ga me za'a gyara na kuskure na nasara kuma a sake dage wa. Wannan kawai shine, bayan shi babu wani abu da zaka duba abun da ya gabata a gare ka. Wannan shine yauwa.

A'a ina zuwa wurare da wuri indai na yin niyya, inda abunda zanje nayi, mai muhimanci ne a wurin ma lokaci da ke samu. Amma, in ba wurin mai muhimmanci bane zanyi tafiya nawa, tsadab-tsadab, in yi sanɗa, in iska inje in samu duk abun da ya kamata. Wannan shine kai abun da ya dace, ko kuma abun da yake kai, dafatan kunga ne? Yauwa.

Eh, abokaina yawanci bana abokantaka sai da waɗanda suke da manufa mai kyau, waɗanda suna da sana'a, suna da aikin yi. Wannan ka ga su ne abokai. Za ku tsara me za ku yi dangane da abubuwa da waɗanda suke muhimmai masu yawa. Haddakan zai taimaka muku ƙwarai da gaske, yawowa shi ne kawai.

Eh, na fi son tuwo gaskiya a kan shinkafa saboda shinkafa babu cikaccinta ba. In na samu tuwo cikin sauƙi, zan kau da shi. Yan zuma tuwo na ci. Wannan Shi ne babu wa ni abusabo Wai yanzu yanzu danake ma maganan nan tuwo na ci. Yauwa. Ka ga babu damuwa ai ko. Yahwa.

Eh biki na fi son na aure saboda kuma musamman ace auren ni zanyi wannan bikin. Biki ne wanda zai tsaya ƙafarin ciki da annashuwa da abubuwa da yadda suke masu kyawu. Gaskiya nina fi son wannan bikin ni dai a karan kai na.

Duka ina ci amma dai na fi ci da hannu saboda da hannu ne mu addinin mu ya koyar da mu mun fi jin daɗin cin abinci da hannu saboda da za mu suɗe har kwano mu kai shi har kwano. Mu more Wannan shine kawai bayan shi bamu da wani haufi. Kawai kun gane ai.

Dangantakar mu da abokan aiki abu ne mai kyau. Dole kayi dangantaka da abokan aikinka, a yi dangantaka mai kyau. Wannan shine zai tabbatar da komai dake tsakaninku. Wannan shine gaskiya, dangantaka ce mai kyau tsakanin mu. Shine kawai. Muna da mu'amala.

Addu'a ka ita ce makaminmu, ita ta rike mu mu kai inda muke a yanzu. Addu'a kullum cikinta muke, ba mu da lokacin warewa muce sai kaza ma za muyi addu'a saboda wadda muke roƙa fi ne maji kan roƙon bayi. Don haka addu'a ba ma fashi, ba mu da lokacin yinta koyaushe cikinta muke in sha Allahu yawa.

Ba koyaushe ba gaskiya saboda ni abun da yake bani wahala ina bayarwa dai a wanke, ni ban cika ba. Wanki yana wahala ni da buga maƙogacchi amma dai wanki gaskiya na ɗera gaskiya abun da yake bani wahala. Ni wanki ba layi na bane gaskiya, yana bani wahala ƙwarai da gaskiya, yahuwa.

Eh ina da katin kasuwanci, dama abu komai za ka bi shi bisa ka'ida ina da kati. Wadda dai sau waƙa inda na kasuwanci ne ba za a rasa ba. Hmm katin shaida ko wani abu dai wadda makamancin wanan, ina da certificate katin shaida eh ina da shi. Hmm.

A dangantaka ce mai kyau. In an ce wane maƙwabci ne, ai dole ka mutum tashi ka girmama shi. Dangantaka ce mai kyau tsakanin mu da maƙwabtan mu, wannan babu wani haufi a ciki. Yauwa, dan haka ba mu da wani damuwa, in dai kan maƙwabtane. Dangantaka ce muhimmiya, dangantaka mai kyau. Yauwa, shine kawai. Yauwa.

Eh ina son ɗauka amma ba sosai ba gaskiya. Ni hutu bai dame ni ba. Asaliyan ma ban cika son ɗaukan hutu ba. Ina, ba zan ce ban ɗauka ba, ina ɗauka amma ba koyaushe ba. Dole sai da dalili aka kawai inyi ta ɗauke ɗauken hoto. Wannan ni ba al'amari na ba ne. Akwai dalili sai in ɗauka. Wannan shine yawwa.

Eh ina kunna candle amma mu dai yanzu ba a yayin candle. Yanzu sai dai torchlight mai cajin wuta in wuta ya ɗauke sai mu kunna shi. Yanzu da shi muke amfani. An dai yi amfani da candle da fitila a baya amma yanzu ba ma amfani da candle. Gaskiya kenan yauwa. Da fatan kunde je Ghana, yanzu ba ma amfani da candle. Hmm yauwa.

Eh muna inganta aikimu sosai yadda ta kama. Dole ia ka inganta aikinka ko don ka samu abin da kake nema. Muna inganta aiki gaskiya, babu laifi. Daidai de gwargwado ina inganta wannan kam babu wani abu da yake saɓaninsa. Eh gaskiya dai to ga dai shi nan yadda yake kam, ba zamu ce dai bama inganta.

Na fi so miyan kuɓewa. In ji zan samu kuɓewa indai da tuwo ne. Gaskiya dai miyan kuɓewa dar ne. Ina sonta sosai sosai. Ban da wata miya ma da na fi so sama da kuɓewa. Gaskiya don kuɓewa ta yi ne ko in ce ta na yi? Eh he, good yauwa kunnga ne ai.

Kusan kullum ina share ɗakina. Eh ba zan ce ba na share ba, ina share ɗaki kusan koyaushe. Aman dai ba koyaushe ba gaskiya, yanzu haka ma na share. Ama dai ba koyaushe zan ce ba ina share ɗaki ba. Da fatan dai kun gane, wannan shine bai wani gizo ne wannan kawai ba?

Eh ya danganta da wuraren da zan je. Wani wuri in je da ƙafa, wani wuri in nemi abun hawo. Shi zuwa wuri ai ya danganta ne. Bayaka da case, wuri yana da alaƙa. Yanayi ne da yadda zaka je. Wannan shine ka, baka da case, ko kuma in ce ba ka da matsala.

Duk abun da raina yake so mana zan saya, abun da raina baya so ne? Duk abun da ya min shi zan saya a kasuwa. Abun da ya min in saya, abun da bai min ba kuma in ajiye. Wannan kawai shine ai kasuwar kanta. Abun da ya ma ka saya, abun da bai maka ba kuma ka ajiye shi. Wannan shine gaskiya. Yauwa.

Gaskiya ina yanke farce sau ba adadi. Ya kama a rana, amma dai a sati sau ɗaya ne ko sau biyu. Wani sa'in kuma sai in yi sati biyu saboda ni farce na ba mai yawan fita ba ne. Na hannu kam ma da baki nake cire. Wannan gaskiya kenan yawa. Ko?

Ina shan madara bana sosai ma, wa zai ƙi madara? Madara ba ance yana ƙara lafiya ba? Eh tare da ina sha idan na samu, ba ba kullum ba. Tab siyan ta dai da tsada Inna samu sai in sha, in ba samu ba, inyi haƙuri sai in sha kunu madadin ta. Hmm.

A'a ni wannan fure wani harkar wani adon soyayyan ba ni da su. Ni ba, ba ni da wani alaƙa ba wani furen da na ke so ne, shi ne kawai. Tsakani na da bawani tsakani na da wani fure, ni kuma me ya hada ni da gaskiya ba furen da nake so na fi ne dai alal a kalli a takaici. Awakwa toh kun gane. Hmm.

Eh, shayi da burodi. Ni bafulatani ne, kaga kenan burodi mutumina ne, to dai na fi son shayi da buredi. Wannan shine abun da nake so, gaskiya. Ina son shayi da buredi sosai, gaskiya kenan.

Ba na riƙewa, ba komai nake riƙewa ba gaskiya. Ai banma gane tambayas balle in amsata. Shi ne kawai ma wani abu da nake riƙewa. Kun gane ai? To. Wannan shi ne kawai a takai cen takaitawa fatan kun gane. Awu. Fahimtu.

Eh ina amfani da manhajoji masu yawa. Kusan kullum saina shiga manhajoji kamar na TikTok, Facebook, WhatsApp da dai sauransu. Suna da yawa. Ina ce zan lokaci bazai ba ni dama in lissafa su amma dai ina amfani da su da yawa gaskiya sosai kamar da lokacin baya. Eh haka ne wannan kum fam good.

Ban gane wa yake kakkafa min baya ba kamar yaya ke nan, ina so in gane wannan. Wa yake kakkafa min baya kamar yaya, ya kamata kumin bayani yadda zan gane gaskiya. Ko fi min baya ko kuma yaya, shi ne nake so in gane gaskiya. Har yanzu ban gane me kuke nufi ba.

Eh tana cika sosai ma. Har bani da abun da ni fa na fi iya alfahari da shi, nake tutiya da shi kamar wayata. Gaskiya wayata tana cika kuma ina ajiye ta wuri mai kyau, maimahimmanci yadda de ba zan samu damuwa ba. Da fatan dai kungane, abin da nake nufi ko. Yauwa shine ai.

Eh, a hannu nake sawa in tattafa mana, wannan shine ai bani wani abu sama da wannan. Menene wani abu kuma sabo a ciki ai babu wani iya ne na tafashe kenan kawai wannan shine very good kawai abin da ya kamata. Kin yi gunguwa ne? Oh oh hmm.

Eh mana ina amfani da ruwan rijiya sosai ma. Wani irin ruwan rijiya ai abun da yafi ruwan rijiya ma ni ina amfani da shi bani da wani eh yane. Ina amfani da ruwan rijiya da dai duk wani abu wanda ya sauwaka wan da maɓashi ba. Ina amfani da shi sosai ma. Eh he, yawwa.

A'a nasaran da muka samu aiki nasara ce mai girma gaskiya kuma mai yawa. Kun fahimce ta ita nasara abun so ne ga kowa don haka an samu nasarori muna gode wa Allah bisa wannan nasara. Fatan dai gun gane yauwa shine ai, bari in sa chaji.

Eh da daddarem ana yawanci da daddare nake kwana banida wani lokaci daya fi daren. Ina kwana da daddare yawanci saboda lokacinne bawa yafi samun lokacin hutu. Fatan dai kun gane wannan wannan kawai shine a taƙaice. Eh, da daddare yafi.

Ah, wasan da na fi so yana da yawa sosai, kamar kowa ai da wasan da ya fi so. Ni ma to ai inada wasan da na fi so. Ni ma ai kamar kowa ne. Ni ma dai da wasan da zan nuna, ince ya fi ƙayatar da ni. Wannan shine kawai na waɗanne fatan. Kun dai gane, kun dai je Ghana, yauwa.

Eh ina yi sosai ma. Abu ne wadda ya kamata a yi. Ina yi yadda ya dace. Indai yake da iyaka ne wannan kam ina yi gaskiya sosai kamar yadda kowa yake. Haka na ke ƙetare ƙafafuna in zauna in tanƙwashe su kamar dai kowa Yauwa.

A'a, bana sa turare kullum. Ina dai amfani da shi yadda ya kamata. Shi ne kawai. Amma dai ba kullum ba. Ina ce kullum kan na yi karya. Amma dai inna samu dama ina sa turare yadda ya dace. Da dai dai gwargwado kawai zan ce ina sa turare da fatan dai kun gane me nake nufi. Yauwa. Shi ne kawai. Yahwa.

A'a zama ina yinsa yadda ya dace, yadda ba wani abu da zan wannan shine kawai. Wannan ba wani abu bane wanda yake na wani daban. Zama ina yinsa yadda yake. Na wani zaɓin zabe da yazo ne, in dai matuƙar ba zai cutar dani ba, zaman to ina tamƙo hewa, in zauna in yi ƙodi mona.

A'a, ba na cin tafarnuwa saboda yana da wari. Duk da an ce na maganin sanyi ta. Ni kuma gaskiya ba na ci saboda cin tafarnuwan nan zai yana cutar da mutane. In ruwa ne abun da zai cutar da ni, ba zan so shi ba. Gaskiya kenan. Yauwa, ba na cin tafarnuwa gaskiya. In da isam masu ci ba.

Ina biya ma na ai ba kyauta bane. Dole zan biya gaskiya. A ce ma ina biya ko ba na biya, ma ai wannan garaaje ne to gaskiya dai ina biya. So sai ma ina biya. In dai kuɗin waya ne ina biya sosai. Na isa ma in ce ba zan biya bane awa. Ina biya gaskiya ƙwarai da gaskiya ina biya.

Eh na fi son naman rago gaskiya. In na samu naman rago gaskiya dai zan fi jin daɗi. Saboda naman rago gaskiya daran yana da daɗi sosai. Inda na same shi ne zai fi min kowane nama. Wannan shine kawai alal aƙalla. Indai na samu naman rago nikam fa to jam ɗina. Hmm hmm.

Eh, ina shirya wa in ga me zan yi, wadda zan cimma gobe, wani mako. Wannan shine kayi abun da nake yi ba zan yi wani abu a yi saɓanin shi ba. Idan na ga me zan cimma kuma gobe, sai shine kayi abun da nake yi. Bayan shi bana wani abu sama da wannan. Inda ƙarhen mako ne, wannan shi ne.

Duk wanda zai sani dariya. In ka ga abubuwan da suke sani dariya shine in ga kowa na cikin farin ciki, amma haka kawai inyi ta dariya gaskiya, sai dai wani abun nishadi ko kuma wani abun sa dariya na gani. Amma dai ni ban cika mahayin dariya aka kawowa ba, saboda yawan dariya ai babu wani mutuntawa ciki, ya kamata ka zama kullum fuskarka dis.

Gaskiya bana iya rera waƙa. Saboda niba layi na babe rera waƙa. Yaushe zan ce zan rera waƙa? Ta yaya ma bana rera waƙa? Gaskiya ba layi na bane rera waƙa. Sai wannan ni bana rera waƙa. Wannan shine gaskiyar magana ban rera waƙa gaskiya. Wannan shine fatan kunga ne.

Eh ina da katin kasuwanci sosai ma. Ai kun mea wannan tambayan ma kuma ba zan ce ban da shi ba. Ina ma da shi. Garanti ina da katin kasuwanci kuma ina nan ina more shi. Ni fatan yana mana amfani saboda ƙungiya ce dole kuma a mutunta ƙungiya. Ina da katin kasuwanci tabbas.

Ina iya dafa abinci sosai ma, saboda ai na iya girki. Ina dafawa. Ko yanzu ka bani girki ai zan maka. Dafa abinci ai layinmu ne. Ina dafawa sosai gaskiya kenan. Komi ma na iya dafawa, yadda baka tunani yadda ba ka yi tsammani ba. Ina dafa abinci tabbas mai daɗi.

Eh ni bani da wani launi, kuɗi kawai aljuhu na ke sashi ban da wani gidan saka kuɗi. To ina kuɗin ma da har za a masa gidan saka ni ban da shi. Ina dai samun kawai zan san yadda za a yi, mu ga abun da za a yi. Wannan ƙauye shi na takaici ai ba wani wannan ko ai dai kun gane. Oh.

Tuwo. Wannan tambaya ce mai kyau. Na fi son tuwo da kowane irin abinci. Ni na samu tuwo, ni shike--. Na gama min komai. Ba ni da wani damuwa kuma bayan tuwo. In dai na samu tuwo, zan ji daɗin abinci. Moreshi yadda ya kamata. Tuwo ai duniya ne. In ba ka ci tuwo, ai an barka a baya gaskiya. Ko in ce an shushe ka.

Eh, ina bada shawarwari sosai yadda mutane za su amfana su ga kuma menene ya kamata su yi dan gane da abun da ya shafi aikin su. Ai, aiki abu ne mai kyau, abu ne wadda ya dace mutum ya tsaya tsayin daka yayi aiki tuƙuru don ya cimma manufa, don ya cimma muradi. Yauwa, shi ne.

Sosai ma. Ina lulluɓe wa da bargo. Wanan ai, abune yadda ma ma mu har da ajiyinsa sosai. Waɗanda ke lulluɓe wa da gargo, wannan damuwa ne a waye da nake yi saboda in shiga gargo in ruɓe kai yana ni bacci mai daɗi. Saboda lulluɓe wa da bargo yana sa a yi bacci mai ɗanɗano mai daɗi.

Ɗaki ne inde za a gina shi a rufe shi ya zama na ruwa bai zai na zuba ba. Ai ni ɗaki ina son shi ko yayi ke ni ai banda wani zaɓi dangane da wannan kan. Wannan ina nake da wannan lokacin ce zan zaɓi wurin da zan kwanta. Duniyar da babu wurin zama ba ce, banda wannan lokacin gaskiya. Wannan shine kawai na wa.

Eh kullum ina fara aiki ƙarfe takwas ko sha ɗaya. Ya danganta da lokacin da na tashi saboda aikina ba ƙarƙashin wani ba ne. Ni nake ƙirƙiran aiki, kaga dole sai akwai aikin zan tashi. In ba aikin ka ga sai dai mu jira ko mu yi tsammani ko mu saka nema aikin in mun samu sai mu je. Wannan shine.

Eh gaskiya a rana kanma ni ba koyaushe nake wanke tufafi ba. Ina iya wayangare wani lokacin ma ni ban wanke komai ba. Haka ni ba mai ra'ayin wanke-wanke ba ne. Balle ince wai a tambaye yaushe nake wanke tufafi gaskiya. Saide a tambaye ni a sati sau nawa nake wanke tufafi? Wani sati ina satin ma ban wanke ba. Hmm.

A inda ya dace. Inda ka san in ka ajiye ba za a samu damuwa ko wani abu na cutarwa ba. Ina ajiyewa irin wannan wuraren. Lallai wanan dai shi ne a takaice takaitawa. Fatan dai ƙungane, Ga inda nake ajiyewa da zai yi min amfani ƙwarai da gaske. Wannan shi ne a takaice. Da fatan dai ƙungane.

Gaskiya bana kunna, don ban ma san ina ake kunna wani tsaron batiri ba. Ko dai nine ban gane tambayar ba ko ya ya ne? Ma ni ba wani tsaron batiri da nake kunna. Iyaka ta dai kawai na san waya ta cajin sai a hankali. Be wani rike caji yadda ya kamata. Dan haka ni ba wani tsaron batiri da nake kunna. Yazan in gane.

Ina saya kai sosai ma. Ko yanzu kace za ku siyar mun zan saya. Ina sayan kaya a yanar gizo yadda mutane basa tsammani. Inna samu zan saya saboda na yarda da harkan yanar gizo saboda ni da shi nake sana'a nake samun kuɗi. Kaga dole zan zan saya yau wa.

Eh, idan na samu mai zai hana, amma nima me nema ne, mai jira wani ya bani ne. Amma inna samu wadda ana buƙatar bawa wasu, nima ina bayarwa, shine kawai. Indai aiki ne, nama fi son ace wane ni na masa hanya ya samu aiki. Hakan yana mugun faranta min rai. Wallahi, so sai kuwa. Eh, shi ne.

Eh, ya danganta da duk yanayin da nake kammala aiki. Wannan ba zan gaya ma dai ga asalin adadin lokaci ba. Kaga ina kokari in ga nayi aiki akan lokaci yadda aka bani, in isar da shi yadda ya kamata. Ba na tsaya wa bata lokaci ko wani abu da yake da alaƙa da haka, kagane.

Kuma wani koke koke zanyi, ni bani da wani koke koke, kawai magana ce zan yi wadda ya kamata in an bata min in faɗi yadda za'ayi a gyara. Shine kawai ba na rigima kuma ana maganan koke koke ai magana ce ta rigima ban san ko koke koke na rashi ko na wani abu kuke magana ba. Shi ma dai wannan koma zuwa ga Allah ake yi dukan abun da ya aiko mana.

Eh ina karanta jarida musamman na kan yanar gizo saboda gaskiya na fi jin daɗin aikin jarida. In na karanta ina jin daɗin sosai. Shine kawai. Yauwa don haka ina jin daɗin karanta aikin jarida ko ta ya ya ne yauwa don haka abu ne me kyau karanta jarida da dai abun da ya sauwaƙa. Ina ka samu jarida ka karanta ai abu ne wanda zaka ji daɗin sa kuma ka yaba ka ji daɗin abun da ya kamata wannan shi ne da fatan kun gane yauwa wannan shi ne kawai don in ka karanta jarida abu ne wanda kowa zai so kuma zai ji daɗin. Zai yaba ma ya ce to wannan fa me ƙoƙari ne saboda yana karatun jarida don ya samo labare wanda zai inganta rayuwasa da kuma labare wanda zai tsare kansa daga abubuwa wanɗan da suke na rigima ko kuma wani abu makamanta saboda wani abun baka sanin ma ya faru sai ta hanyan labari a jarida da makamantan su.

Eh gani nan yanzu mu wurin mu ne, yammaci sai chan anjima sai in kwanta. Kafin nan ina danna waya in duba me duniya take ciki kuma in duba damar maki da aka kawo wadda zan dauka inyi amfani da shi. Wannan shine nake a daidai wannan lokaci. Da fatan dai kun je gana kun gane irin shi. Wannan shine kawai tun da sun ci mafi ƙaranci ga yadda yake.

Eh, sati na yanke farce sau biyu, wani sa'in sau ɗaya. Ya danganta dai da yanayin yadda sati ya zo min don farce kam ma da baki nake cirewa. Kaga kenan akwai banbanci a dai da za ka cire farce da kuma yadda lokaci ya zo maka. Wani lokacin kakan yi fin sati, mahar kai sati biyu ba ka cire ba.

Dazuma naje gidan wani abinci a nan garin mu sunan gidan abinci wai muje maha ko aroma. Duk wannan wuraren abinci wurare ne da nakee mugun san su saboda zaka ci abinci mai kyau ka more ka ji daɗin ka. Wannan shine saboda wannan abinci abincin su mai kyau ne gaskiya.

Ina amfani sosai, sosai. Yanar gizo, ai nanne nema nake ajiya. Ba ma ni da inda nake ajiyar kaya sama da yanar gizo saboda wuri ne da duk inda ka ajiye abunka, zaka dawo kuma ka same shi daidai kamar yadda ka ajiye shi. Kaga yanar gizo, ai wuri ne mai kyau. Wuri da zaka yi ajiya kuma ka dawo ka samu abun da ka ajiye. Wannan shine.

A'a, dangantakarmu da abokan aiki, abu ne wanda yake mai kyau. Muna mutunta su, suna mutunta mu. Toh kaga dangantaka da abokan aiki abu ne, wanda yake mai kyau kuma mai muhimmanci. Muna mutunta kowaye, kamar yadda su ma suke mutunta mu. Wannan shine dai. Babu wani abu na mugunta, ko wani abu tsakaninmu da su. Muna mutunta su, suna mutunta mu.

Eh ina son zi-ziya-ziyartar wurare masu yawa gaskiya. Ina samu dama zan ziyarta, inje in kashe kwarkwatan idanuna. Don haka ina da mugun manufa na son ziyarar Najeriya a kai gaskiya. Hakan yana ƙayatar da ni kuma yana birge ni. Ina shirya kai, ba wani abu sabo Ay.

Ina son ɗaukar hotuna sosai amma dai ba ko yaushe ba Ni namiji ne, inda da daliki ina ɗauka, amma inba da dalili ni bana ɗaukolar hoto. Haba ma koda yaushe mun ta ɗaukar hoto kamar mace, gaskiya ba na yi, mun ta yi kuɓero, mata kai kayan su, shine kawai.

Kasuwa ai zuwa ake. Dole zakayi mana abunda ka fito ka kasa, ai shikuma wani shiya fito nema. Don haka mutum ai bai isa yace ba yayin ciniki ba. Inayi sosai, daidai gwargwado. Ai ban isa ma ince bana yi ba. Ina yi mana yadda ya kamata. Wannan shine kawai, bari mu gani.

A'a, bana sanya yunifom. Wannan ba layina ba ne. In san ya unifom ni mace ne, ai wannan sai mata. Mun sanyi kun fara magana in ce zan sanya unifom. Babu, wannan layin sai mata. Mu maza ba layin mu bane. Mata dai za su iya sa, amma banda maza. Wannan shine ya kamata ku fahimci wannan. Eeh.

Eh, ina amfani da manhajoji masu yawa kamar WhatsApp, TikTok, Facebook da yawa de. Su manhajan, ga su nan dai suna made yawa ba zan iya ma lisafa su ba amma dai tsakanin daga cikin su ne da na ambata irin su Facebook ɗin.

Hmm ina kwana, ina kwana a ciki? A'a, ba a waje ba. Na dai fi kwana a ciki sama da ko ina na gaskiya. Shi ne abin da ya ke a tare da ni. Ina kwana a ciki sosai sosai. Yauw bawani, eh yane ai ina kwana, indai a ciki ne. Shine gaskiyar zan ce. Hmm.

Abun bukata. Duk abun da nake bukata shi nake siya daga kasuwa. Ai bazan siya abun da bana bukata ba, indai ina bukatar abu to zan siya shi a kasuwa. Wannan ba ni da haufi a kansa. Wannan shi ne garantina. Indai abu na bukata ne ina sayinsa a kasuwa. Wannan kan dai dai ne gaskiya kenan.

Eh, wannan ai sirri na ne dasu nake yawo a aljihu. In na buɗe ɗaki in sake sasu a aljihu, in na rufe in sa su a aljihu. Saboda in ka je ka ajiye a wani wari ai baka da tsaro. Idan ka fita yanzu duniyar nan wazaka amincewa. Wannan shi ne magana mafi kyawu, ko kuma in ce magana mafi inganci. Yawwa kuma an gane.

To, lambar mu mai albarka, sifili bakwai sifili shida ɗaya, eh sifili biyu bakwai takwas bakwai bakwai biyu. Wannan shine lambar mu. In kun kira mu za ku iske mu kuma za ku same mu, za mu yi waya. Muyi bayani mai gamsarwa dangane da wannan.

Eh, ina amfani da man shafawa, wadda Da shi nake shafawa jikina inji daɗi in sanya a ciki. Ina amfani da shi gaskiya ƙwarai. Da gaske indai man shafawa ne da shi nake amfani gaskiya. Da shi nake shashafe jikina saboda dalilai haka.

Eh wurin aikinmu wuri ne mai kyau, tunda wurin nema ne. Inda kake nema ai ba ka ga wani zaɓi da za ka ce kaza ko kuma na abun kamancin wani. Amma dai wuri ne mai kyau. Kuma muna jin daɗin wurin. Bamu da haufinsa ko abun da yake makamanci wannan. Wuri ne wadda ya dace da ke da kyau kwarai gaske.

A'a, ba na yi gaskiya. Wannan ma shi ne layi na buɗe. Ai sai masu ƙarfi. Ni ban kai na yi ba gaskiya. Wannan ni na isa in mafara. Bana yi. Nawa zan ba? Shi ne ya kamata ku gane. Bana yi, bana yi. Wannan shi ne. A'a.

A'a na fi son tuwo, shinkafa ni ba ta game ni kamar yadda tuwo yake min ba. Gaskiya dai na fi son tuwo. Inna samu tuwo ne jam, eh dar ne zan ta ahua shi, in ta ahua tuwo wallahi in more in ji daɗin shi. Da fatan kun gane, na fi son tuwo uhum.

Eh, hanyoyi me yawa nake bi in sasanta rikici a aiki. Wannan kuma abu ne mai kyau. Sasanta rikici, ai yakamata duk inda aka ace an samu saɓani to lallai ka je da ta mutane ba ka ƙara lalata abun ba. To ni gaskiya gyara nake, kuma ina bawa mai gaskiya gaskiyan shi, in bawa mai laifi laifi, shi ma saboda ya gyara. Wannan shine hanya mafi kyau.

Eh, da ruwa nake dafa. Ban da wani zaɓi ai sama da haka. Da ruwa zan dafa ƙwai. Ehe, muna hira don dafa ruwa da ƙwai hine kawai ba ni da wani aiki sama da wannan. Dafa ruwa da ƙwai muga abun da halin yayi da fatan kun gane.

A'a hayaniya? iNa jin hayaniya sosai sosai, da kuma ni bana kunnena bai son sauraron hayaniya saboda iya cutar da ni. Ba abin da zai cutar da kai kuma ai kai ba za ka so shi ba. Da dai ka gane wannan shine gaskiya, shi sa ban son hayaniya. Ko na sakans daya, ban son hayaniya.

Sai ka bani, ko yanzu ka bani za ka ga aiki da gamawa ma aiki mai kyau wadda sai ka ji daɗin shi, wanda ko ba a gaya maka ka yi kasa aiki, aiki ne wadda an maka mai inganshi. Wannan shine sai dai in ba'a bamu ba indai aka ba mu za ka ga aiki da cikawa. Za mu yi wa mutum aiki na musamman.

Eh na fi zuwa shagon sayan kayan masarufi na abinci saboda a nan zaka samu abinci da abubuwa na more rayuwa masu yawan gaske. Shiyasa ni nafi son zuwa shago, sama da ko ina. In naje shago, dai to ni abubuwa sun zomin yadda ya kamata. Fatan dai kun gane.

Ina tafiya kasuwar Jigai a wuri, ya taɓa wata ko kasuwa duk wannan dai ina tafiya. Duk abin da kuka tambaya dai wannan shine kawai ba zan ce ba na zuwa ba ina zuwa. In ce ba na zuwa ma namu ku ƙarya, anma dai ina zuwa. Shine inda maganan kasuwa kuka yi dole ba sai ina zuwa. In koh wata maganata daban ta to.

Eh ina fita bakin hanya gun 'yan garau-garau masu siyar da abinci garau-garau in ɗebeta anan saboda shine zakaci da ƙaramin kuɗi. Mai daidai ƙarfin ka Hausawa suka ce "wai daidai ruwa daidai gari" to wannan shine yawwa.

Eh mana, raba wa kai. Abun da ka cika ba wa wani, ai shine na ka kaima. Mun, mun, muna da buƙata nima zan ci, sai in ga na, me na ɗauka nima na ba wani shi ma ya samu. Wannan ma abu ne mai kyau, gaskiya ina raba. Wannan shine abun da yake na daidai, gaskiya kenan. Sosaima.

Hanun dama, damaka ai shine abun hannun amfani, bada hannun dama ba, da wane hannu mutum zai yi amfani? Ko kuwa hannun dama shine hannun amfani? Iri iri irin ke amfani, haka kawai kene, muce mana iri hannun dama nake amfani. To kaɗai da abun shi ke wannan shekarar.

A'a wurare mai hayaniya kuma wa zai so wuri mai hayaniya ni dai ban so. Gaskiya bana son wuri mai hayaniya na dai fi son wuri wanda yake da sauƙi. Misalin wuri bana son wuri mai hayaniya. Gaskiya kenan, ni kuma meya haɗa ni da wuri mai hayaniya banso. Gaskiya ko tayaya ne ni bana so.

Eh ya danganta da rahoton da zan rubuta. Amma kusan kullum saina rubuta labarai. Rahoto ne dai zai zama ba kullum ba. Amma labari kam kusan kullum saina rubuta shi. Shine kawai. Babu wani abu ai dai fi labari. Gaskiya dai gashinan dai a taƙaice kam wannan shine kawai.

Ina yin barci da rana mana, ko ɗazu ma nayi. Ai bacci da rana dar ne, da daɗi zaka yi ka more. Wannan shine, ina bacci da rana sosai ma kuwa. Wannan shine, ba wani abu ai sama da shi. Ina yi, da na iya. Inda wani zaɓi.

Eh, na fi son launin ja da fari. Amma dai na ma fi son farin shi ma ja ina son shi amma dai na fi son fari gaskiya. In zan samu launin fari, ni kam ai shi kenan. Kakata ta yanke saƙa, ina mugun son launin fari gaskiya sosai ma kuwa. Wannan shine yawwa. Fatan dai kun gane?

Hmm fasaha sabo ina koyan su da hanyoyi masu yawa a gaskiya. Shine kai. Banma dai bansan ma me kuke nufi da fasaha sabo ba. Fasaha sabo kamar yaye kenan. Shine abunda ban gane ba. Hmm. Me hakan yake nufi fasaha sabo what do you mean? Hmm-hmm.

Eh, anguwan mu anguwar talakawa ce, gaskiya anguwa ce wadda ba ta da wani abu da za ka nuna gaskiya. Unguwa ce ta matsakaita, shine kuma gaskiyar zance in ka gane, ka gane. Unguwar mu ba ta matsakaita ce gaskiya, ban tuni mulki la. Ee.

Ina kallon tautari da daddare sosai tabbas. Wannan ai abune mai kyau gaskiya. Ina kallo ba yadda ba za ai ace. Ina kallo. Sosai ina kallon taurari da daddare. Good. Ina kallo tambas. Mm. Oh. Kun gane.

A nafi son mai zafi, gaskiya mai sanyi kai ai bata yi, gaskiya mai sanyi darrne batada wani amfani, batada wani daɗi zaka ji waye daɗi wallahi. Sandai mai ɗanɗano haka, ta fi mates gaskiya kenan awu, faran kungane.